Nakan share ƙura su biyu a rana. Nakan share da safe kuma na share da yamma. Haka nake share ta kullum, musamman ma lokacin ainihin ƙurar.

Yanayin yadda ƙasar gidanmu take gaskiya akwai siminti. An yi simintin gidan gabaki ɗaya haka ƙasar gidanmu take.

Eh ina shan madara sosai ma, saboda madara tana da kyau a jikin ɗan adam.

Eh, ina kallon taurari da dare sosai ma sabida tana bani kyakkyawan fahimta, tunani mai kyau, nazari kuma mai kyau. Nakan ji daɗin kallonta, musamman ma ina ni ɗaya.

Gaskiya danginmu suna da yawa sosai. Ba adadi ba zan iya ƙirga danginmu ba. Suna da yawa, ɗimbin yawa kuma ba ma duka na sa ni ba. Sabida yanayin ma yawarmu ba za mu ƙirgu ba.

Wasan da na fi son yi ita ce hawa mota a gurin zuwa yawon buɗe ido. A yi ta wasan rige-rige to, irin wasan nan tana mun daɗi sosai.

Na fi son takalmi da aka yi ta da auduga sabida tana da matukar laushi a ƙafa. Babu zafi, ba za ka gaji da tafiya ba. Zaka na tafiya cikin kwanciyar hankali, kana jin daɗi ma.

Nakan tsarkake gidanmu sau biyu a rana, da safe idan na tashi nakan tsarkake gidanmu da kuma yamma nakan ko in ce maraice, nakan tsarkake gidanmu. Kaga ko sau biyu kenan a rana.

Wurin aikinmu yana da matuƙar muhimmanci da kuma haɗin kai. Za ka ji daɗin aiki a wurin aikinmu sosai idan har ka samu aiki, saboda akwai haɗin kai, babu gulma da ƙilibibi tsakaninmu.

Ina amfani da matashi guda huɗu ne, sai ƙananu guda biyu. Amma wadda nake sa kaina guda ɗaya ne, sai na riƙe guda ɗaya, na yi bacci. Haka nake yi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma sosai ma, saboda yana da kyau a addinance, addinin musulunci ka rufe bakinka a duk lokacin da kake hamma.

Muryata a hankali take, ba ta da ƙarfi. Nakan yi magana ne a cikin kwanciyar hankali ba tare da hayaniya ba saboda ni ba mai son hayaniya ba ce, shi ya sa.

Eh ina son zama kusa da taga saboda ina son iska bana son zafi. Shiyasa nake zama kusa da taga a ko da yaushe saboda na samu iska mai daɗi.

Sa hannun mu musamman idan a gurin aiki ne, mukan saka hannu a cikin receipt idan aka siya abu, kuma idan muka taho gon aiki mukan yi rubutu.

Yadda muke aiki tare da ƙungiyar ita ce, mu kan haɗa kanmu sosai saboda aikinmu ta zo mana da sauƙi. Duk wani aiki musamman na ƙungiya idan ba bu haɗin kai gaskiya ba za ta taɓa zuwa da sauƙi ba.

Gaskiya nafison fensir, saboda zanyi rubutuna cikin sauki ba tare da na ta yin dangwale-dangwale ba. Kawai fensir zai sa ni nayi rubutu har na gama.

Launin jakata ta kuɗi gaskiya ba wani girma ne da ita ba kawai madaidaciya ce kuma tana da gurin rufewa wato zip da maɓalli duka akwai ta a jakar.

Gaskiya na fi son miyar wake. Miyar wake duniya ne. Miyar wake tana yi sosai shiyasa na fi so, na kan yi miyar wake sosai saboda tana mun daɗi.

Eh, ina da manufa na wata-wata saboda nakan yi, nakan sa hannun adashe a gurin aikin mu a kowane wata. Kuma a kowane wata nakan tsara yadda zan yi kiso na, na gyara gashi.

Gaskiya nafison bada kyautar abinci mai yawa, saboda yawancin almajirai sunfi bukatar abinci. Kana iya ka basu kuɗin ma bai ishe su siyan abinci ba.